Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin da nake hamma. Saboda idan ba ka rufe baki ba, ƙwari za su iya fada ma cikin baki ko kuma ba ma kyau ma ka yi hamma ba ka rufe baki ba saboda ba mutunci ba ne ace kana hamma ba ka rufe baƙi.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ka, haihuwarku? Gaskiya ni bana wani biki, saboda ba abin biki bane ko murna, shiyasa ma ni bana yi. Kawai dai ina tunawa da ranar an haife ni. Ranar da aka haife ni ta zo na ƙara rage shekaru a cikin shekarun da aka ɗiba mun a duniya.

Kana kuka lokacin yanka albasa? A'a bana yi, saboda duk lokacin da nake yanka albasa toh za ka ga hawayen ba ya cika fitowa bane amma wani sa in dai sai dai ka ga ina yi amma gaskiya ba kasafai na fiya yi ba.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci saboda ina amfani da shi wajen ba wa kostomomina irin aikin da nake yi da kuma inda za a same ni.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, ba na ƙetare ƙafafu lokacin zama, saboda idan ka ƙetara wa mutum ƙafa, to ai ba ka ba shi girma ba, kamar ka kaskantar da shi ne. Gaskiya ba kyau ka riƙa ƙetare ƙafafun mutane lokacin da suke zaune.

Kana iya tuƙin mota? Eh, nakan tuƙa mota sosai saboda ni babban direba ne, saboda hababban mota ma na ja. Amma ƙananan motocin nan ma duk ina jan su. Gaskiya na iya tuƙin mota sosai.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Gaskiya ban cika son tsayuwa ba saboda idan ka ga na tsaya to ta zama dole ne in tsaya. Amma gaskiya na fi so na samu waje na zauna saboda idan kana zaune nema sai ka fi nisuwa akan kana tsaye.

Me kake ci a wurin aiki? To nakan samu abinci ne mai dama dama, mai sauƙi irin namu na leburori inci. Saboda akwai shinkafa, wani wajen akwai tuwo, wani sa'in kuma sai biredi da minerals. To su ne ake samu a ci.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da ruwan, yana da ƙasa ta siminti da bulo. To, irin ƙasar da gidanmu yake da shi ke nan ba ta laka, ba gidan laka bane. Gaskiya gidanmu mai kyau ne.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Saboda duk muryar da ka ji, to tawa ce, ba ta wani ba. Gaskiya su murya ta, ita kawai nake amfani da ita ba tare da wani abu ya taimaka min ba.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace musamman ma idan aka ce matar mu ta haihu, to da wuta da itace muke yin wanka. Ruwan da za a yi wanka toh sai da ariƙadafawa da itace amma idan ba haka ba gaskiya da gawayi muke amfani.

Kana kunna kyandir a gida? A'a, bana kunna kindir a gida. Saboda kunna kindir a gida yana da hatsari. Shi ya sa bana amfani da shi. Amma yanzu akwai wani aiki da ake yi na manne riga, to da kyandir ake yi. To shine kawai na san suna amfani da kyandir idan sun gama a wajen su gama su kashe, shi ke nan.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To gaskiya nakan share ɗaki sau biyu a rana. Nakan share da safe sannan kuma sai da yamma. Toh wannan lokacin ne nake share ɗaki? Gaskiya sau biyu nake sharewa a rana.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, nakan ba da shawara a aiki saboda idan na ga aikin da ya kamata a yi, to nakan yi ƙoƙari na ga na ba da shawara ga abin da ya kamata a yi. Sae, ina ba da shawara gaskiya a wajen aiki.

Yaya kake karɓar baƙo? To gaskiya nakan karɓi baƙo ne da mutunci da mutuntawa. Saboda idan ina da kuɗi ma nai baƙo, to har girki nake sawa a yi mai. A yanka kaji a bashi ta hanyar da nake karɓar baƙo ke nan.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo, musamman ma ta WhatsApp. Na kan yi kiran bidiyo saboda na ga wanda na kira shi ma ya ganni, nasan kuma inda yake a lokacin da muke magana. Ina yin kiran bidiyo sosai.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar ƙwararru masana wanda suka san aikin su zo su duba. Ta hanyar su ne nake sanin yaya ingancin aiki na yake.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? A'a, ina zuwa ne lokacin da ake bukata ta a waje. Bana bari sai daga baya na je. Duk lokacin da ake bukata ta a waje, to ina zuwa da wuri lokacin da ake bukata.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? A'a, na fi son miya mai zafi saboda miya mai sanyi ba ta da daɗi. Miya mai zafi ita ce ai za ka ci abinci hankalin ka a kwance. Wani sa'in idan miya ta yi sanyi za ka ji abincin ba daɗi. Har zuciyar ka ma wani tashi ta ke.

Yaya kake barin dari aiki? Ina barin dari aiki ne ta hanyar shawara, ta hanyar janyo hankali da kuma nunin abin da ya kamata, to sai ka kowa hankalin sha, raja a kai ra'ayin shi ya zo kan abin da nake nufi.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? In haɗuwa da abokan ciniki ne wani sa'in ta hanyar waya, wani sa'in kuma ta hanyar zuwa inda kake. To a dik hanyar daka din hanyar da nake bi ita ce hanyar waya da kuma zuwa inda nake ko ta hanyar nake haɗuwa da cin abokan ciniki ko kuma ni na je inda suke.

Menene yake sa ka yi dariya? Menene yake sa ka yi dariya? To, abin da yake sa nayi dariya be wuce na ga aiki yayi kyau, naga mutum yana farin ciki. To, nima sai na ji abum yabani sha'awa ya sa ni dariya. Gaskiya idan naga nayi aiki mai kyau, to abin yana sa ni dariya.

Menene abin da ka ke tunawa daga yaro? Abubuwan da nake tunawa daga yaro gaskiya suna da yawa. Amma kaɗan daga ciki, yanayin da muke wasan ƙasa, muke wasan gida, muke wasan taya, to gaskiya da kuma abin da muke yi na kuɗi. Na abin sweet. Gaskiya ina tuna wannan abubuwa.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana da kyau sosai saboda akwai kayayyakin aiki, ƙarafuna kala-kala, gaskiya yana da kyau sosai saboda akwai kuma tsaro yadda ya kamata.

Menene burin ku a aiki? To, burina a aiki shine naga na ingantaccen aiki, naga aiki na yi kyau. To gaskiya shine babban buri na abin da na fi so kenan a aiki.

Kana amfani da Sauro Net? Eh, ina amfani da shi, yanzu haka ma a cikin shi nake saboda kariya daga sauro. Domin shi sauro idan ya cije ka yanzun nan sai kamu da ƙwayar cuta.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina kallon faɗuwar rana saboda ina son haka. Saboda idan tazo faɗuwa launin ta yana canzawa tana yin kyau sosai.

Kana zuwa gidan fim? A'a, ba na zuwa gidan fim. Gaskiya, da ni ma na nakan je gidan kallon ƙwallo, amma yanzu ma ba na zuwa. Balanta na kuma gidan fim. Gaskiya ba na zuwa gidan fim.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? To, abun da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine daga komai na aiki ya kammala. Naga kayan aiki sun zo sannan kuma kayan in kai aiki ana biyan ka. Abun yan shi yake kara mun ƙwarin gwiwa.